Yaya kake kiyaye kalmar tsiri? Ina kiyaye kalmar tsiri ne wurin ajiye ta sosai, yanda babu wanda zai samu damar ko ya mun kuce a kanta. Nakan ajiye kalmar tsari na ne da kyau sosai kuwa.

Muna amfani da ruwan rijiya. Kwarai kuwa muna amfani da ruwan rijiya saboda ruwan rijiya ita ce ruwan da kaɗan muke da ita, wacce muke amfani da ita saboda bamu da ruwan famfo, bamu da borehole kuma. Muna dai da rijiya kuma da shi muke wanki, don muke amfani da shi.

Mene ne abin da kake yi don nishaɗi? Abin da nake yi don nishaɗi shine wasan ƙwallon ƙafa. Na fi samun nishaɗi a wasan ƙwallon ƙafa. Idan ina buƙatar nishaɗi, nakan shirya ne kawai na sa takalman ƙwallo na, na tafi ƙwallon ƙafa. Nakan mance duk wani abu saboda na tsaba cikin nishaɗi.

Ina ka ke son ciyar da hutu? Gaskiya dan ina so in huta sosai kuma dan ji daɗi sosai a cikin gidana da akwai gadin. Nan na ke so na tafi domin na huta sosai. Abin da na ke son ciyar da hutu.

Yaya kake neman izinin hutu? Yanda nake neman izinin hutu a wajen aiki shine idan zan huta sati biyu kafin lokacin hutun nakan rubuta na kai masu. Zasu duba su ga in ma wani za a dawo da shi ya cigaba da aikin nawa kafin na dawo hutu to.

Kana cire takalmi a gida? Kwarai kuwa ina cire takalmi a gida, don ba na shiga cikin gida da takalmi. Na kanyi kokari na ga na shiga, na cire takalmi saboda ba na so na ɓata cikin gidana da datti gaskiya.

Sau nawa kake rubuta rahoto? Ina rubuta rahoto sau ɗaya a duk mako, sannan na rubuta ke nan sau huɗu a duk wata. Saboda ina rubuta rahoto ne akan dukkan ayyukan da muke yi.

Kana sanya hula? Kwarai kuwa ina sanya hula, saboda ina da huluna sosai da nake sawa. Ina da huluna kala kala, launi launi da nake sawa.